Eh tabbas ina kunna candle a gida amma ba a ko da yaushe ba. Ina kunna shi ne a lokacin da ya kasance, a lokacin da ya kasance irin kamar babu haske. Lokacin kuma babu wutanefa to sai in kunna. Yanzu kuma abin ina ma da sola kusan sola a bace wadda yanzu ta wadata to shiyasa kunna candle ɗin a gida yake da ɗan wahala. Kuma sannan da a baya irin abin da ya sama dai yanzu muka daina kunna candle ɗin. Shi kendir ɗin ya kasance yana ɗan bamu matsala ta yadda idan muka kunna shi muka kwanta kuma wani lokacin yana iya haddasa ma irin kamawar wuta da dai sauran su. Amma yanzu saɓanin zuwan sola da ta zo ta yawaita to zaka ga mun ɗan raige kunna kendir ɗin a gida. Amma dai da tabbas tabbas muna kunna kendir gaskiya. Muna kunna kindle a gida sosai musamman ma ni gaskiya ina kunna shi dani da iyalina. Kusan de dayake made ya kasance ina da mata biyu to duka ina kunna wannan kendir ɗin a duka ɗakunan na matan duka ana amfani da su. Da kuma sabbin shaguna na inda nake yin aiki suma sanan duka ina kunna kendir. Amma kuma yanzu saboda zuwan sola to ina amfani ne da sola. Saɓanin da ina amfani da kendir yanzu kuma gaskiya bana amfani da kendir ɗin. Na fi yin amfani da sola sosai.

Eh ina cin abubuwa da yawa a wurin aiki na gaskiya. Saboda a wurin inda nake yin aiki da yake ya kasance akwai masu siyar da abinciccika da yawa. To kuma dai saboda ina da arziki Allah Ubangiji ya hore mani to shi ya sa nake sayan kalaluwan abinci kala kala a wurin. Akwai type of abinciccika da yawa waɗanda ake kawo wa. Ana kawo mun abinciccika da yawa a wurin. To shi ya sa ina cin abinciccika ne da yawa sosai a wurin aiki kamar irin, irinsu shinkafa, su taliya, su ɗanwaken fulawa kai har ma tuwo duka a ciki. Sannan akwai indomie, baccin indomie, Sannan ina cin farar da rice saboda akwai wurin rest-- kamar rastaurant a wurin. Duk lokacin da irin kasuwa ta mana kyau sosai to bana cin irin kamar su taliya da su wake haka da su shinkafa. Ina shiga rastaurant din nan kusa da ni, sai a mun kama irin su kamar shinkafa, fara da rice haka da kifi da nama duka ina cin su. Amma su nafi cin su ne idan na je rastoran ɗinmu. Amma duk lokacin da irin kasuwa bata yi kyau ba sosai to ina cin irin wake, inci shinkafa, inci ɗanwake kai har ma da shayi saboda a kusa da a inda nake wajen aiki akwai mai shayi wanda yake mana twenty four hours. Wataran in na ga dama in je wajen shi ya haɗa min shayi, wataran kuma in je ya mun kwai. Dudde abubuwa dai kala kala babu irin abubuwan da gaskiya bana ci idan na je wurin aiki. Saboda akwai ai masu yin abubuwa da yawa, suyi wanda raina yake so. Yanayin yadda na ji yanayi na ne ya bani. Idan yanayi na ya bani irin kamar jin daɗi sosai gaskiya to ina iya cin kome. Amma duk lokacin da yanayi na hailo ya bani lokacin ce kamar irin bana jin daɗi sosai kamar irin yanayin zazzaɓi da sauransu to gaskiya bana iya cin wannan abubuwan da na lissafo gaskiya. Kuma sannan a wurin kusa da wajen aikin na ma akwai irin masu yin ayaba da lemu haka da abarba na dai sauransu. To nafi cin irin kamar su abarba da lemu da sauransu gaskiya irin dai kayan ganye su na fi yawan ci a wurin aiki duk lokacin da irin bana jin daɗi sosai.

Ina share gida su da yawa da yawan gaske a gida, saboda ita shara aba ce mai kyau. Saboda irin kamar duk lokacin da na shigo cikin gida, naga datti to gaskiya ina sharewa. Idan ma naga dama ina, ina iya share datti duk irin kamar bayan awa biyu. Yanayin irin kamar yanayin da muke ciki. Yanzu kamar yanayin sanyi, kamar saboda shi yanayin sanyi saboda iska da dai sauransu. To za ka ga anfi tara ƙura da shara a kama irin a cikin gida gaskiya. Sannan kuma idan shi ma yanayin damana ne, wani lokacin idan aka yi ruwan sama, wani lokaci ya share mana gidajenmu sosai, wani lokacin kureta taho da datti. To a irin wannan lokacin duk bayan irin kamar awa biyu ta idan an yi ruwa an ɗauke, to ina share gidan wannan. Sannan kuma idan ya hada laushi kuma yanayin sanyi ne, abin shi gaskiya da yanayin sanyi ma mu irin dauɗa tafi yawan zuwa Abin iska de da sauransu duk bayan irin kamar awa biyu haka. Za kaga gida yayi datti to ina, ina sharewa ko kuma dai in sa yara na su share saboda ita shara dai aba ce mai matuƙar kyau gaskiya. Saboda tsaftace muhalli yafi komai muhimmanci a rayuwar da muke ciki. Saboda ɗaukar cututtuka da mutane suke yi sabo-sabo da rashin wannan share mahallin nasu wato gidajen su da suke. Amma ni gaskiya ina share shi so ba a so irin ɗiyawa a rana saboda a tsaftace wannan gidan. Saboda ita tsaftace gida yana da matuƙar muhimmanci. Wannan shi ne dalilin da yasa duk bayan awa biyu kenan nake share gida.

Eh ina yin ayyuka na gida kala kala saboda ayyukan da nake yi a gida suna da yawa gaskiya a kullum. Saboda ayyukan ma sun tarar mun da yawa, sai timetable na yi kamar irin da safe a cikin gida abin da nake fara yi da na tashi ne ina share gida. Sannan da rana a cikin gida, bacci na share gida, ina dafa abinci wanda zan ci. Sannan kuma da daddare kamar kai da yamma ina yin wanki a cikin gida. Da daddare kuma ina yin kallo a cikin gida da dai sauran su. Bacci nan kuma ina yin karatu da yawa a cikin gida kusan komi ma na rina a cikin gida nake yin sa. Mu-- ina kuma ranar da ba na zuwa ofis ne to duka 24 awa nake yi gaskiya kusan 24 awa nake yi a gida. In yi wanka, in yi wanki, in yi shara, in dafa abinci, in yi dukkan was sauran abubuwa waɗanda suke bani nishaɗi suke bani farin ciki a rayuwata. Dukansu ina yin su ne a cikin gida a kowace rana. Sannan kuma na sawa kai na ne wasu jadawali na yin wasu abubuwa wanda kamar su ne waɗanda nake yi. A ko da yaushe saɓanin a ce ina yin abubuwa karazube Abubuwan da nake yi a cikin gida dukansu na tsara suna ajie su a wuri guda. Ta yadda da na zo na san abin da zan yi a cikin gidan wannan ba tare da na sha wata wahala ba.

Nafarko dai ina amfani da takalma kala-kala saboda ni dai ina buga ƙwallon ƙafa. Sabo ƙwallon ƙafa da nake bugawa tana sawa ina yawan san takalma dayawa. Sannan ni ina yawan sa gaskiya takalmin ƙwallo saboda takalmin ƙwallo ni nafi son shi. Banda takalmin ƙwallo ina sa slippers, ina sa fata slippers. Banda fata slippers ina son kwaba, ina son kwaba shoes. Amma kuma wanda na fi su a ciki gaskiya duka nafi son takalmin ƙwallo saboda ni ɗan ƙwallo ne. Kaga dole in fi son takalmin ƙwallo. Dudacewa suma sauran takalman da muke sawa muna amfani da su suna da matuƙar muhimmanci ko muna son su amma shi wannan takalmin ƙwallon duka a ciki mun fisan shi gaskiya saboda ai ita ma ƙwallon mun fisanta. Sannan kuma irin kamar su wannan su slippers, su fata slippers, su kwaba shoes idan muna so muyi wata tafiya ta kama irin zuwa wurin biki da sauran su to munayin amfani ne dasu wannan su fata slippers ɗin wannan. Ko irin su kwaba, irin su ƙafa ciki da dai sauran su. Amma takalmin ƙwallo shi ne kama irin takalmin da muka fi so gaskiya.

Da farko dai shi kasuwanci wani abu ne mai matuƙar kyau a cikin al'umma. Saboda idan duk mutum, duk mutum wanda aka riga aka san shi to ya kamata a ce an san kasuwancin shi. A cikin kasuwanci akwai abubuwa masu mahimmanci da yawa. Na farko dai kai a matsayin ka na ɗan kasuwa to kana buƙatar ka inganta kasuwar ka. Ka san ma dai wa ta irin kasuwa ce za ka yi a daidai lokaci kamar irin kamar na sanyi, na zafi da sauran sa haka. Sannan kuma ka san a wane wuri ne za ma ka kafa kasuwar taka. Saboda shi wannan wuri ɗin da za ka kafa kasuwar ka dole ne ya ta'allaka da cewa wannan wurin wuri ne. Ko da ace mutane ba zama suke ba a ciki ba to ya zama na a ce hanyar wucewa ce ta mutane. Sannan ka san wane irin kaya mutane suke so sannan kuma dole a matsayin ka na ɗan kasuwa dole sai ka samu hanyoyin waɗanda za ka bunkasa kasuwar ka ta yadda kwastomominka walau ka dinga musu sauƙi walau a ce kana ba su bashi na ɗan lokaci. Bugu da ƙari kuma abun da ya fi komi mahimmanci a rayuwa abun da ya fi komi mahimmanci a cikin kasuwanci shine ka san yadda za ka dinga, yadda za ka dinga ƙulla alaƙa tsakanin kwastomominka ta yadda duk kwastomonka wanda ya zo, matuƙar da ya zo to za ka yi ƙoƙarin gobe ma a ce ya ƙare dawowa za ka ga a ce irin kamar baka samun saɓani da shi. Baccin wannan kuma dole ne ka dinga tuntube kwastomominka kamar irin ka dinga tambaye su wasu irin kaya suka fi shigarwa a cikin kasuwar da suke yi. Ko da cewa irin kamar a sati suna ɗaukar kaya amma to ka dinga tambaye su was irin kaya ne ake so a satin kamar irin satin da ya gabata kaya wasu kala ne aka sayi daɗewa a kasuwa. To idan kana wannan zaka ga kasuwancin naka ya kasance kullum yana bunkasa. Sannan kuma bugu da ƙari abu wanda yake da matuƙar mahimmanci a kasuwanci shine kasuwa wadda za ka dinga amso kaya daga kamfani ka kawo su ka ba ƴan sari. To wannan kasuwa tana ƙara bunkasa kasuwancin mutane. Saɓanin wanda sai ya je can kasuwa ya je ya sayar kayan shi to kai kuma idan ka sa amso kayan wannan daga kamfani to da ka zo ne za ka ba ƴan sari. Sai kaga ya kasance kai kasuwar taka irin kamar a sati ana iya yi maƙudan kuɗaɗe kamar irin ƴan sari wanda sun, sun je wuri ne nisa sun saro kaya to kai idan ya kasance kana iya basu wannan kayan a kuɗin da ma bai ma kai na kashi sittin cikin ɗari ɗin ba saboda kai yanzu kana amfani ne da kayan kamfani kuma dole akwai rami mai matuƙar gwaɓi a ciki. Su wannan ma yana, yana, yana da matuƙar mahimmanci a cikin kasuwanci.

Eh tabbas ina iya ɗinka tufafi saboda ni na kasance a tela. Tun lokacin ina ɗan ƙaramin yaro a cikin gidanmu to irin na taso na ga ana yin ɗinki kuma unguwarmu ta kasance unguwa ta maɗinka. Duka 'yan unguwarmu kowa kusan tela ne yana ɗinka tufafi. To wannan tasowar da na yi tun irin ina ƙarami daga cikin gida ana aikena in je shago inda ake ɗinka tufafi. To a nan na fara ganin yadda ake ɗinka su wannan tufafin. Tun ina kallo in na ji saidai in sa ido in kalla. Wani lokacin a aikeni, wani lokacin baccin bayan an aikeni a biya ni, wani lokacin a yi bani komai. To a nan ne dai har irin na ɗan fara tasawa aka fara ɗora ni kan keken da ake ɗinka wannan tufafin da shi. Tun ƙafafuwana ma ba su kai wa, tsawona bai kai wa. Tun irin ina yin ba daidai ba. Sannan akwai wani lokaci da ina cikin ina koyan ɗinka tufafin allura ta taɓa kama ni. Wato allura ta keken nan da ake ɗinka tufafi da shi. Lokacin da allura wannan ta kama ni sai dama aka kai ni asibiti saboda ta wannan allura sai da ta karye a jikin 'yatsata. Hassai da na ji gaskiya wannan ɗinka tufafin zan iya barin shi duk da cewa sana'a ce ta mahaifina. Amma da na yi haƙuri na jure na ci gaba da yi har sai na fara iyawa. Lokacin da na fara iyawa sai kuma ya kasance to ga makaranta ina so in juna ga wannan sana'attawa ta ɗinka tufafi ta ɗan fara kafuwa. Na ɗan sha wahala sosai kafin in shawo kan lamurran ta yadda zan sassaita abubuwan ya kasance irin ina da lokacin da zan ɗinka tufafi sannan ina da lokacin da zan je makaranta saboda duka abubuwan suna da matuƙar muhimmanci guda biyunsu. A rayuwar da nike a matsayina na kamar mutum wanda ya taso mai ƙaramin ƙarfi. To ya kamata ace wannan sana'a ta ta ɗinka tufafi saboda tana, tana bunƙasa sosai mutane. Ina ganin kwastomomi daga unguwanni unguwanni, daga garuruwa garuruwa to bai kamata ba a ce, a ce ya kasance na di-- na kyali wannan, wannan sana'attawa ta ɗinka tufafi. Na zaɓi makaranta ko da cewa ita ma makarantar tana da matuƙar muhimmanci amma ita sana'a ita ce nike da ita a hannu. Musamman ma sana'a ta ɗinka tufafi. Baccin lokacin na samu na sayi ta al'amuran na, na tashi na gama makarantar tawa. To sai ya kasance sana'attawa ta ɗinka tufafi ta ƙara kafuwa sosai da ta kafu sosai. Hassai da na ƙara buɗe wasu shagunan inda na ɗora yarana ta yadda da an ambaci sunana za a ce, "A'a akwai shaguna na ɗinka tufafi kala kala." Duka kuma kowanne yaran sun iya yin aiki sosai. Haka ne har na bunƙasa na, na zama babba a wurin wannan sana'ai tawa. To ainihin ɗinka tufafi ya kasance kusan yara na wanda suke mun aikin ɗinka tufafi. Waɗanda suke tayani aikin suna da matuƙar yawa sosai. Za su kai kamar irin guda ɗari kuma kowanne a cikinsu zai iya ɗinkama tufafi kala wanda kake so ba mani ba. Kuma kusan duk ni na koya masa aikin gaskiya saboda ni ma dai na fa tun ina yaro na taso da wannan sana'a ta ɗinka tufafi.

Eh tambas ina yin bacci da rana saboda shi bacci rana wani lokacin yana da matuƙar mahimmanci musamman ma idan ka yi aiki da safe ka gaji. Sannan ni bacci rana gaskiya kusan ma dai ya zame min kamar ɗabi'a. To yadda kullum ne si nayi wannan baccin da rana. Amma lokacin ina yaro ƙarami ina mamaki sosai idan naga mutane suna yin bacci rana kamar irin mamanmu kamar irin babanmu da dai sauran yayyena. Zan ga sun kacen su suna yin bacci rana sai in dinga mamaki. Ni kuma idan naje na kwanta bacci sai in ga ya izuwa. Sai in dinga mamaki to wai su ta yaya aka suke iya yin bacci rana? Didda ci wara naba lokacin yin barci ba ce ba. Sai dai kuma na ɗan fara yin girma da ɗan fara tasawa sai na ɗan fara fahimta. Eh gaskiya da ko inda mutum ya je ɗan ya aiki na wahala to dai ya ɗan kwanta kaɗan to zai ga bacci ya zo mai saboda wannan aikin na wahala da yayi. Tun da shi dama bacci rana ana yin shi ne, ana yin shi ne su da yawa ba wai don lokacin yin barci ba. A'a saboda wata gajiya wadda aka ɗauko a wani aiki da aka yi da safe. Sai a kwanta da wannan rana domin wannan bacci ya kasance hutu a garin, a gare mu. Ni kuma ban sani ba a lokacin ina ɗan yaro to na ɗan fara tasawa irin an ɗan fara bani ayyuka na wahala so idan na yi in na kwanta sai in ga irin kamar na ɗan gina minti biyar sai in tashi. Daga na minti biyar har takai da ina iya yin bacci minti talatin. Daga na minti talatin har takai da ina iya yin bacci awa biyu. Da ta kasanci ma abin wahala-halu sun ɗan fara min yawa saboda ina yin sana'a ce wadda ta kasance ta dako. Idan na je sana'ar wannan tawa ta dako da safe naje nayi aikin wannan na gaji, na gaji na gaji, na gaji. To idan na dawo da rana na zo na kwanta sai kasance sai ma an tashi ni sai in ƙasa ma gano shin wai bacci awa nawa na yi. Na yi bacci awa ɗaya ne ko awa biyu ko awa uku kuma ina bacci ina na shari. Kai ka ci wata gawa ce wadda ta mutu wadda a da irin lokacin ina yaro ne aka ci mun zan iya yin wannan bacci. To lama zan yi mamaki zan ce abin gaskiya ba mai yawa ba ne. Amma wai ni ne yanzu nake iya yin bacci rana. Bacci ranan ma mai matuƙar yawa sosai sosai. Don ko a gida ana yin mamaki ka saya ta yadda ya za'a yi a cewa ni ne nake bacci rana. Alhalin an san cewa lokacin ina yaro basu ba yi ba. To kuma su ma duk sun ƙasa gano cewa shi bacci rana idan ka ka ka yi shi to gaskiya aiki ne kai na wahala sosai idan ka gaji to kana buƙatar kai wannan bacci na rana domin ka samu ka huce wata gajiya wadda ka yi a baya.

Da farko dai, muna kare kanmu daga sauro ta hanyoyi daban-daban. Na farko dai, idan bana so sauro ya iya dinga cizo na, ina sa safa a ƙafa ta, ina sa safa a hannu na. Sannan kuma idan bana so sauro ya ciji ni, ina iya kunna maganin sauro wanda shi maganin sauron zan kunna shi ne idan na ƙyarta wuta da ashana zai ci gaba da ci in kwanta. Sannan kuma idan ina so in ƙara kare kaina daga sauro, ina iya siyan magani wanda nake shafi duka jikina da shi. Da yadda sauron bi ma iya mazuwa inda nake, dik da ciwa shi wannan maganin yana da matuƙar tasiri sosai a jikin sauro. Shi yasa ma har wani lokacin irin yake ɗan shigan mun kai, shi yasa bana amfani da shi. Sannan kuma akwai maganin sauro ɗan fishi. Shi wannan maganin sauron ɗan fishi duk lokacin da na fesa shi a ɗakina to yana kasancewa ina iya tuɓe rigama inyi bacci na hankali kwance. Sannan kuma hanya ta gaba wadda nake kare kaina daga sauro ita ce ta hanyar shiga net. Wato kamar irin wani ɗan abu ne wanda ake, wanda shi sauron bai'iya shiga cikin shi. Shine muke cewa da net. Idan na shiga cikin shi to yana kasancewa shi na iya yin maganin sauro. Dan duka a cikin ma magungunan da suka kasance na sauro, shi ne best, shi ne maganin sauron ma de da yafi kowanne tasiri nidai a wuri na. Sai kuma muna kare kanmu daga maganin daga sauro ta hanyar yin fishi wanda muke yi a duk shekara wani lokacin kuma duk bayan irin wata biyar. Yana kasancewa gwamnatocinmu suna sawa ana bi irin kwatoci-kwatoci inda sauron shi yake zuwa yaje ya laɓe. Saboda shi sauro ya fi zuwa wuri inda yake da datti. To su wannan shuwagabannin namu su suke sawa ana bi ko ina da ko ina. Ana bi ana fishe wannan sauron ta yadda duk idan kamar irin akwai bula a ƙofar gidanka to za'a biya ka kuɗi kuma a kwashe ta kuma a fishe wurin da maganin sauro. Idan kuma kwatoci ne na kan hanya wanda su sun kasance hanyar ruwa ce to su ma ana bi duk kansu a fishe su. Wannan ma dai yana da matuƙar tasiri a kamar kare kanmu da muke yi daga wato ainihin shi wannan sauron wanda yake damun mutane a yanzu gaskiya. Saboda sauro yana da matuƙar matsala, yana sa cututtuka kala-kala. Shi ya sa dolan dole ne mu nemi maganin kare kanmu daga gareshi. Mu kuma muna amfani da magunguna kala-kala ta yadda in naga dama ma sauro baya iya cizo na a wuni ina da safa hannu, safa wuya, safa ƙafa. Kai duka kowace irin abubuwa na kare jikina daga sauro ina da shi.